Kwarai mako ina karanta jarida. Jarida wacce take da ɗauke da labarai masu daɗin gaske sannan kuma nakan maida ita a matsayin abun da nake karantawa a kusan ko da yaushe. Ita jarida tana da daɗin karantawa sannan kuma nakan karantar da wa ƴan su based on abinda na na karanta a cikin wannan jaridar. Sannan kuma nakan mai da hankali wurin tsintan kalmomi waƴanda suke da ma'ana na Hausa da kuma na Turanci.

Wai ma kuwa waya ta tana cika ajiya saboda tana da babban capacity, saboda idan ya zamanto cewa da ba ta cika ajiya da akwai abubuwa da yawa da zan yi rashin su. Saboda haka ina matuƙar farin ciki da wayata take da cika da kuma space mai tsanani a cikinta sannan kuma duk wani abin da nake buƙata na abin da ya shafi capacity wanda zan iya tura abubuwa, akwai shi a cikin wannan wayatawa. Da wannan nake murna kuma nake ma Allah godiya akan wannan ni'ima da ya ba ni.

Ina neman izinin hutu ne a yayin da watan Ramadana ya zo, sannan kuma na kan maida hankali zuwa ga, zuwa tafsiri da kuma sauran darussa wanda suke da alaƙa da darussan azumi a wannan wata na Ramadana. Sannan kuma wani lokaci na kan maida hankali zuwa abin da ya shafi karatun Alhamis da Juma'a. Sannan na kan maida hankali a gurin koyon waɗansu abubuwa na daban a cikin wannan wata na Ramadan. Hakan yakan sawa in maida hankali a gurin abubuwa da yawa in sha Allah.

Eh a haƙiƙanin gaskiya na kan ci da cokali wani lokaci kuma na kan ci da hannu. Saboda yana ɗaya daga cikin sunnar Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam ya zamto cewa baya cin abinci da cokali har bayan in ya ci da hannu ya kan lashe yantsun sa to wannan yana ɗaya daga cikin sunnah kuma Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam yayi umarni da shi. Hakanan yana, yana ɗaya daga cikin dabi'o'i wanda ya dace a ce mun yi koyo da su saboda dukkan wani aiki da Manzon Allah yayi ya kan zama wato alkhairi ne ga al'umma. Matuƙar an bi abin da ya koyar ko kuma da abin da ya aikata.

Ina son ciyar da hutu na a nan Kaduna State. Saboda Kaduna yana ɗaya daga cikin wurin da za ka yi hutu cikin kwanciyar hankali da kuma annashuwa. Sannan za ka mai da hankali zuwa ga abin da ya shafi duk wani abin da ɗan adam yake so ya samu kuma ya nema a nan duniya. Saboda haka Kaduna State gaskiya akwai daɗin yin hutu a cikinta, sosai sosai da gaske da gaske. Wannan yana sawa mutum ya zamanto cewa ya maida hankali zuwa hutu inda zai zamo, ya samu abin da ya dace.

Ƙwarai ma ko ina karatu kafin in kwanta, karatu na Alqur'ani da kuma karatu na zamani. Dukkan wannan yana ɗaya daga cikin abun da mutum zai mai da hankali a kan shi. Don da abin da ka karanta kafin kayi bacci, in ka tashi da shi za ka tashi. Hakan yakan sa wannan abin ya zauna a ƙwaƙwalwar ka kuma ka fahimce shi. Sanan kuma karatu a wannan lokaci yakan sa mutum baya manta abubuwa, sabida ba ka tunanin komai, ba ka tunanin wani abu. Sabida a wannan lokaci ne ya kamata ace ka huta, ka yi bacci. To hakan zai sanya mutum ya zamto cewa ya samu abin da yake so.

Ina da takalma kala huɗu. Ina da baƙi, ina da fari, ina da ja, ina da shuɗi. Waɗannan takalman gabaki ɗaya sun ishe ni rayuwar duniya. Dan duk wani abin da ya haura haka, haƙiƙa zai zamanto da cewa almaɓazzaranci ne ko kuma in ce wani abu ne mai kama da abin da bai shafi ɗan adam ba, ko kuma ace duk ma wani abin da ya shafi ɗan adam ɗin, duka za a iya maida shi a bisa abin da ya faru da kuma abubuwan da muke bukata da sauransu misali. Duk wannan yana ɗaya daga cikin almaɓazzaranci ace mutum ya tara takalma da yawa. Haƙiƙa ba a ɗaukan shi a matsayin mai hankali sabida duk abin da ya wuce misali bai da amfani.

Ina son zama mutumin kirki sabida mai da hankali wurin al'umma. Mu'amala tana ɗaya daga cikin abin da ya dace mutum ya mai da hankali a kan su. Hakan yakan sa mutum ya dace duniya da lahira. Kuma sannan duk wani abu da kake buƙata na rayuwa Allah ubangiji zai iya baka shi, kuma ya baka abinda ka ke so. Saboda haka ina kira ga ʼyanuwa ya zamto cewa ka zama mutumin kirki. Hakan zai sanya ka daga cikin mutanen da ake so, ake marmari, ake buƙatarsu a rayuwa. Hakan yakan mai da hankali zuwa ga abin da ya shafi ɗan adam ya mai da hankali da sauransu misali. Duk wannan abubuwan misali za a iya mai da hankali a kan su, sannan kuma mutum ya ɗau albashi mai, mai kyau ya dinga raba wa mutane.

Hakika yakan kai sa'o'i biyar ko goma, sabida hakan yakan taimakawa gurin fahimtar abubuwan da kake so ka fahimta. Dan ɗaukan lokaci akan binciken waɗansu abubuwa yakan sa mutum ya ƙara mai da hankali da kuma, uh, bincike mai inganci. Sabida haka duk wani abin da zai zo a ƙarƙashin wannan, za ka ga cewa Allah zai ba ka ikon amsa shi ta hanyar da ya dace.

Ƙwarai mako ina so ya yi haske sabida fitilu da yawa sukan sanya ka samu abin da kake so. Haka kuma duk wani abin da ya zamto cewa yana ƙarƙashin wancan. So zai iya bada muhimmanci da kuma ɗaukan hankalin mutane da kuma duk wani abin da zai zamto cewa insha Allahu an bada abin da ake buƙata to insha Allahu za a iya maida hankali a kan shi insha Allahu, insha Allahu. Bayan nan insha Allahu zai zamto cewa an ɗauki na farkon da akayi amfani da shi an maida shi ɓangare na musamman.

Yana ɗaya daga cikin ladabi, kulle baki a lokacin hamma sabida akwai sanda ya zamto cewa misali a cikin al'umma a cikin mutane ba a buƙatan ka buɗe baki kamar atishawa da shi hamma da sauransu da tarihi. Duk ana buƙatar ya zamti cewa kasa wani abu ka rufe bakin ka kafin su ko abubuwan da ya zamtaccewa misali zai iya cutar da ɗan uwanka duka ana buƙatan ya zamtaccewa ka samu control a kan shi. Wannan shine idea da nake da shi a kan wannan.

Gaskiya ba ni da shi, ba ni da katin kasuwanci saboda ni ƙaramin ɗan kasuwa ne. Ban kai wannan matsayin da zai zamto ce wa na samu wannan kati ba. Sannan duk wanda ya zamto cewa misali yake da buƙatan irin wannan, to akan kai abun da ya zamto ce wa a kai a wancan lokaci da sauransu in sha Allahu. Na gode sosai.

Ƙwarai ma kuwa, ina bin ƙa'idojin aiki. Saboda bin ƙa'idojin aiki yakan sanya mutum ya zama ɗaya daga cikin mai mai da hankali a gurin aikin nasa. Ko da yake duk abin da ya zamanto cewa ba a rabon ka bane, ba za ka samu ba. Amma dai kam bin ƙa'idojin aiki yana da mahimmanci a rayuwar mu. Saboda haka mu yi ƙoƙari mai bu ƙa'idojin aikin nan, hakan zai sanya mutum ya samu abin da yake buƙata a rayuwa. Wannan shi ne a taƙaicen taƙaitawa.

Ina siyan abubuwa da yawa daga kasuwa sabida haka ina mai da hankali a gurin abin da ya shafi dukkan wani abin da zai kai ya kawo wanda zan zan zan samu ciniki in samu riba a cikinsa. Sannan kuma duk wani abin da zai zamto cewa ya kai ya kawo a siya nakan siya in siyar. Hakan yakan bani nishaɗi da kuma mahimmanci a gurin abin da nake buƙata. Da kuma duk wani abin da zai zamto waye aka ba wa mutum. Za'a iya bashi misali duk abin da kake buƙata.

Malamin da na fi son shi ne Mallam Abubakar shatiri, saboda abubakr shatiri haƙiƙa ya iya qir'a ya iya karatun alkurani. Karatun Alkuranin shi yana da mahimmanci kuma yana da ratsa zuciya saboda shi Abubakar Shatiri yakan mai da hankali a dukkan abin da ya zamantacewa ya sa gaba da sauran su. Duk wani abin da ka san cewa an mai da hankali a kan shi, za a iya samun wannan abu. Amma a haƙiƙanin gaskiya ba a mai da hankali zuwa ga abin da ba a samu ba. Duk wannan abin da ya zamanto cewa aka samu to za'a mai da shi a bisa abinda ya zamanto cewa mutane suna amfani da shi.

Ƙwarai mako ina cin tafarnuwa. Dan tafarnuwa tana taimakawa akan abin da ya shafi rayuwar ɗan adam. Tana sanya lafiya sosai sosai kuma takan sa ya zamto cewa mutum ya samu lafiya mai inganci. Saboda cin tafarnuwa, abune wanda ya zamto cewa yake da muhimmanci sosai a rayuwar ɗan adam. Shi yasa na mai da hankali a wurin cin tafarnuwa. Amma a da bana ci gaskiya. A yanzu ne ɗaya zamto cewa na gane muhimmancinta nake ci. Sannan kuma tana mai da hankali zuwa ga wayansa abubuwa wanda ya zamto cewa ana ƙoƙarin basu akai. Da kuma dukkan wani abinda zai zamto cewa ya ka iya kawo gaba ki ɗaya ko kuma wani abu mai kama da haka. Hakan yakan ɗauku ne daga duk wani abin da bawa yake so kuma yake buƙata. Duk wani abin da kake so kake buƙata, in ka mai da hankali Allah zai taimake ka. Wannan shine, ah, abun nan ɗina a kai. Hangen nesa nai akan wannan abun.

Kwarai mako ina cire takalmi a gida. Nakan cire takalmi wani lokaci, wani lokaci kuma bana cirewa. Hakan yakan taimaka min wurin, ah, mai da hankali gurin waʼyansu abubuwa na musamman. Sannan duk wani abin da ya zamto cewa ya kai ya kawo bana mai da hankali a kan shi. Sannan takalmi, barin takalmi a ƙafa yakan sawa mutum ya zama cuwa ƙafarshi yayi wari takalmin yayi wari a ƙafarshi wannan shine a taƙaice.

Kowane fure na kan su, saboda shi fure yana da kyan gani. Akwai fure mai ƙamshi, akwai fure wanda ya zamantacewa misali idan ka ɗauke shi zai taimaka ma a wurin yin magani da kuma magunguna. Duk wa'innan akan mai da hankali a ɗauke su, ya zamantace a mai da hankali a kan su. Amma a da ba na ɗaukan fure a matsayin wani abu. Sai dai ina ɗaukan shi ne a matsayin magani ko kuma tafarnuwa ko kuma wani abu mai kama da haka. Hakan yakan taimaka min ya zamantacewa in samu ƙamshi mai inganci a gurin wannan fure ɗin. Sabida haka fure yanada matuƙar muhimmanci a rayuwar dan adam. Ka dinga ɗaukan fure a matsayin abin da zai zaman to cewa ka samu nutsuwa a kansa. Saboda fure suna da yawa. Akwai furen da yazam to cewa yake bada ƴaƴa. Akwai kuma wanda baya ba da 'ya'ya. Wanda yake ba da 'ya'ya kamar irin su mangwaro, su lemu da kuma sauransu. Wa'innan su ne nau'in furen da muke da su.

Ina biyan kuɗi ta waya kwarai ma kuwa sosai ma, sabida in baka biyan kuɗi ta waya ai kai zaka kwan ciki, duk wani abu da zai kai ya kawo in ba ka biyan kuɗi, za ka ga cewa wannan abu ana ɗaukan shi a matsayin abin da ba shi da mahimmanci. Saboda haka nakan ba da mahimmanci a gurin biyan kuɗi ta waya. Sabida biyan kuɗi ta wayan nan da kake kallo yakan taimakawa akan abubuwa da yawan da za ka kai ka kawo sannan kuma ka iya bada kai ma taimako da contribution da zaka iya badawa ta wannan ɓangare na wayarka.

Na fi son inabi da kuma abarba, da kankana da laimo. Duk da cewa dukansu kayan marmari ne amma akwai wanda ya fi gina jiki. Akwai wanda inka ɗauke shi dole ne ya zamto cewa ka mai da hankali akan abin da yake ginawa a jikin mitum. Duk wannan yana ɗayayya daga cikin abubuwan da yake dacewa mutane su ci, su dinga ci a koda yaushe. Sabida yana mai da hankali gurin gina jiki da sauransu.

Duka ina so. Tun balle ma daga baya duk da cewa ana buƙata wani abun za a iya ba ka shi, wani kuma ba za a iya ba ka shi ba. Sabida haka duk wanda aka zaɓa aka bani zan iya amfani da shi. Sannan idan da zaa ce misali ka ɗauki ɗaya duk ɗaya ne.

Nakan tuƙa mota idan ban gaji ba, sabida kowane ɓangare ka bashi haƙƙinsa. Duk wani abin da ya zamto cewa baka bashi haƙƙinsa ba to haƙiƙa daga baya zai maida hankali akan abun da baka taɓa tsammani ba. Sabida ni duk wani abin da zai kai ya kawo zan iya amfani da shi wurin ɗaukan mataki akan dukkan wani abin da ya zamtocewa misali ban samu ba a rayuwata. Sabida ita abin da kake kallo da zai iya taimaka ma. Wallahi da akwai abubuwan da ya zamto cewa bana iya yi amma yanzu kuma nakan yi su. Walhamdulillah.